Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ina jin tsoron ƙwari saboda ƙwari suna cutar da mu watarana. Watarana sukan shiga cikin abincinmu, watarana su shiga cikin ruwan sha mu wanda hakan idan mutum ya sha sai ya zama masa damuwa. A kai shi asibiti ana neman magani wani lokacin ba a yin nasara har ya kai ga ya rasa rayuwarsa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya saboda ruwan rijiya ruwa ne mai daɗi. Sannan muna son amfani da shi wajen yin girki saboda idan an mana abinci da shi yakan ƙara wa abincin daɗi. Asali ma idan mun tono rijiya muka sha ruwan cikinta, muna jin daɗinsa.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya, saboda ni iya murya nama kaɗai. Ya wadace ni, hakan yasa ba na son yin amfani da mataimakin murya. Saboda ina da murya mai ƙara sosai da gaske, hakan ya sa ba na amfani da mataimakin murya ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, irin tsintsiyar da nake amfani da shi, ina amfani da tsintsiyar laushi ne domin ya fi sha're ɗaki da kyau. Sannan ina amfani da tsintsiyar kwakwa wajen share tsakar gida.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? Eh, ni babu ranar da ba na zuwa kasuwa. Saboda zuwa kasuwa yana da muhimmanci a gare ni. Saboda tun tashi na ba abin da na sani sai kasuwa. Toh ka ga indai haka ne zuwa kasuwa ya kama ni. Hakan ya sa na ke zuwa kasuwa ko da yaushe.

Ka fi son tufafin auduga ko siliki? Eh, na fi son tufafin auduga saboda tufafin auduga idan ina amfani da shi lokacin sanyi ina jin dadi. Hakan ya sa na fi son amfani da tufafin auduga akan na siliki.

Wane irin burodi kake fi so? Eh, ina son burodi mai laushi, mai daɗi wanda bai haɗe jikin shiba sannan ya kasance bota ya yi yawa a cikin shi sannan ya kasance yana da siga sosai a cikin shi. Irin wannan burodin yana da daɗi sosai matuƙa.

Menene kake jin tsoro? Eh, ina jin tsoron duk wani abun da zai cutar da ni musamman namun daji. Haka, irin sun maciji, su kare da sauransu. Gaskiya ba ni shiri da waennan abubuwan sannan ina jin tsoron mota.

Wane malami kake fi so? Eh, malamin da na fi so shine Shehu Dahiru Usman Bauchi radiallahu ta'ala anhu. Allah ya yi masa rasuwa. Gaskiya shi nafi so sosai.

Mene ne kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh, lokacin da na kamu da mura, ina zuwa wajen likita ne ya rubuta mini magani. Sannan ina kiyaye duk wani abun da idan na sha, na san zai tada mura.

Kana iya duba nambar QR? Eh, ina iya duba hanyar QR ta kan wayana musamman idan na fita kasuwa.

Wane kayan marmari kika fi so? Eee, ina son irin ayaba, abarba, gwanda, lemu da inabi haka.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwana saboda karatu yana da muhimmanci a gare ni ƙwarai da gaske. Hakan yasa nake karatu kafin na kwana.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine kostoma, saboda duk jarin da ka je da shi idan ba ka da mai saya ya zamo aikin banza. Saboda haka kostoma shine abu mafi muhimmanci a harkar kasuwanci. Saboda kostoma shine kasuwa, idan babu kostoma babu kasuwa.

Kana bin ka'idojin aiki? Eh, ina bin ka'idojin aiki ƙwarai da gaske saboda a matsayina na manajan wajen aikinmu ni nake sa doka da sauransu. Toh saboda haka ni ma ya kamata abubuwa na su zamo da ka'ida. Gaskiya ina da ƙaɓin ƙa'ida wajen aiki sosai.

Menene kake yi da safiya lokacin da ka farka? Lokacin da na farka, ina tashi ne in je ni masallaci. Bayan na dawo daga masallaci, zan ɗauki littafina in dadduba abun da ya shafi kasuwancina. Sannan zan samu ruwan tie haka in sha, sai in sake komawa barci kafin na fita. Bayan na farka kenan, hakan yana mugun burgeni sosai.

Yaya kake inganta aikinku? Eh, ina inganta aikinmu ƙwarai da gaske saboda aikinmu yana da matuƙar muhimmanci a gare ni da ma sauran ƴan uwana. Hakan ya sa nake yin aikina cikin inganci da salo na burgewa sannan da salo na zamani.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum saboda ni a yadda tsari na ma yake, idan na zo zan kwanta in ban kulle ƙofa ba gaskiya kusan bana iya yin bacci saboda na tashi tun yana ƙarami na. Idan na zo zan kwanta in kan kulle ƙofa saboda a yanayin garinmu akwai ƙarancin tsaro sannan yara sukan iya haurawa gidajen mutane suzo su ɗauke musu abubuwa. Hakan ya sa mu na tsoro, ya saba ma iya kwana ba tare da mun kulle ƙofa ba.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh, ina amfani da tsintsiyar laushi sannan a'wasu lokutan ina amfani da tsintsiyar kwakwa. Ina amfani da tsintsiyar laushi ne a cikin ɗaki sannan shi tsintsiyar kwakwa ina yin amfani da shi a tsakar gida ko cikin banɗaki haka.

Yaushe kake yin wanka? Lokacin da nake yin wanka bayan na tashi daga bacci, in kan ɗebi ruwa in yi wanka sannan idan na dawo daga wurin aiki, idan zan kwanta bacci in kan nemi ruwa in yi wanka.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta ƙwarai da gaske saboda kwamfuta ina ajiye document dina a ciki sannan harkokin kasuwanci na ma kusan duka yana kan kwamfuta ne. Hakain ya sa nike amfani da kwamfuta ƙwarai da gaske kuma ina jin daɗin yin hakan wanda ko da wani abu ne ya faru ba fata ba irin govara ko wani makamancin haka yi, idan ka ɗauki kwamfutan ka kai login yakan buɗe ma page ɗin da kake a san da kake so ko kana ina. Hakan yana burge ni sosai ba kamar takardu wanda idan wuta ya cese shi kenan.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi musamman a lokacin zafi. Saboda idan nasha ruwan sanyi na kan ji daɗi a raina sosai sosai. Wanda hakan yakan sanya mini zuciya na. Lalle ina shan ruwan sanyi sosai matuka.

Kana iya dinka tufafi? Eh, ina iya dinka tufafi a wasu lokutan, musamman idan tufafina ya ɗan yage haka ko idan sun ce in kan sake dinkashi da keke dinki saboda ina ɗan koyi dinki saboda irin waɗannan abubuwa ne.

Wane irin miya kake fi so? Eh, ina son miyan stew musamman da kaji a ciki. Sannan ina son miya kuka idan ta ji manja haka. Sannan ina son miyan attaruhu idan ya ji yaji haka. Waɗannan miyoyin suna burge ni sosai sosai.

Yaushe kake cin abinci rana? Ina cin abincin rana ne da rana, musamman bayan nayi sallah haka. Lokacin na fara jin yunwa, zan nemi wato ainihin shi abinci na, sai in matso da shi kusa da ni, sai in gauraye in fara ci saboda idan ban ci abinci da rana ba hakan, ya kan zamo mini damuwa.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kuɗi idan aman aiki haka. Saboda idan na gama zan haɗa lissafin in ga kuɗin da na kashe nawa ne sannan mene da shi. Saboda in ji daɗin yin lissafi a kasuwanci na, kada kashewa na ya fi samu na yawa. Idan kashewan mutum ya fi samun shewa to daga nan an samu damu.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, hawaye suna zubowa a idona musamman lokacin da ake yanka albasa. Wanda hakan ina jin shi wani iri a idona babu daɗi.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da na fi so shine tuwo miyan kuka, tuwon gero da miyan kuka sannan tuwon dawa, sannan ina son in ci burabusko.

Kana fi son bas ko taksi? Eh, ni nafi son bas, saboda bas idan ka shiga cikin shi babu takura, sannan akwai sakewa. Kuma idan ka shiga shi cikin ainihin bas, an fi ɗan dogon tafiya a kan taksi.

Sau nawa kake amfani da intanet? Eh, ina amfani da intanet a rana ban san adadi ba, saboda duk abin da nake yi ya shafi intanet ne. Lokacin da bana amfani da intanet shine lokacin da nake kwance zan yi bacci.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula saboda sanya hula yana da matuƙar muhimmanci a gare ni musamman lokacin sanyi ko lokacin hunturu ko lokacin hazo. Saboda wani lokacin za ka ga irin ana hunturu gashin mutum da yarene yayi fari fari, ƙura da datti duk sun hau kai. Amma idan ka riga ka sa hula, toh ba ka da matsala da wannan.

Yaushe kake farkawa kullum? Lokacin da na ke farkawa kullum shine idan gari ya waye irin karfe biyar haka.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Idan na zo zan kwanta bacci, sannan idan na tashi daga bacci, sannan idan na zo zan fita kasuwa. Ina yin addu'a kullum. Hasali ma idan na dawo daga kasuwa, zan yi addu'a.

Kana taunawa goro? A'a, bana tauna goro saboda cin goro ba abu ne mai kyau ba. In kana cin goro zai sa ka zamo tsoho da wuri.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh ina zuwa kasuwa idan shagon na ne ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara. Idan kuma kana magana ne akan zuwa kasuwa na siyayya, ina zuwa kasuwa ne a cikin kasuwa lokacin da bana yin aiki ina zaune.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake jin damuwa, ba abun da nake yi, sai dai in ta addu'a. Har in lokacin da Allah Subahanahu wata'ala zai yaye mini wannan damuwa da nake ciki.

Kana sanya veil kullum? A'a, ni bana saka veil ma gaba ki ɗaya. Ina sawandon jan fa mai ta zujiya ka, amma veil bana sawa.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci saboda kasuwancinmu yana da tsari sosai, hakan ya sa duk wani babba na cikin kasuwa ya mallaki katin kasuwancin shi.

Kana zama kan guiwa? Eh ina zama, musamman lokacin da muke yin sallah. Idan na yi irin wannan zaman ina jin daɗi sosai saboda ina jin shi yana ɗauke min damuwan ƙafafuwana.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, lalle muna shuka tsire-tsire a gida saboda muna da ɗan ƙaramin lambun mu a jikin gidan mu. Hakan yasa muke shuka tsire-tsire a gida ba don komai ba saboda jin daɗi sannan wajen siyan kayan miya. An ɗan rage, ba sai an je an sha wahalan nemowa a kasuwa ko wani wajen da ake sayda kayan miya ba. Amma idan muka riga mun kaɗan shuka tsire a waje a wajen, idan ya fito mun samu wanda zamu yi amfani da shi a gida naɗan tsawon lo.